Eh ina iya tsallake, tsallake igiya mana sosai. Ma kuwa da muna yara ai mun yi skipping rope so mun iya wasa da igiya sosai sosai. Kaman yanda ake yi ne, tun baka iyaba har ka zo ka fara iyawa kaɗan iyawa kaɗan. Har ka zo kaga ma kama iya kama ƙware ma, har a ba kallo ma kana yi. To gaskiya mun iya tsallaka igiya.